Eh lallai tabbas musamman mu anan yankin da muke ana ture-turen abubuwa daga waya zuwa waya, daga flash drive zuwa da sauransu irin wannan. So lallai akwai buƙatan mutum yabi hanyoyi na yanda zai kare wayanshi daga samun ƙwayan cuta. To daga cikin dai hanyoyin da mutum zai rage yiwuwan wayanshi ta kamu da cututtuka shine, irin antivirus wannan da sauransu. Antivirus da kuma ƙaranta ture-turen abubuwa, a daga waya zuwa waya, a daga na'ura mai ƙwaƙwalwa zuwa waya ko kuma daga wayan da ita bata da, bata kare wayan, bata kare kanta daga cuta. Kai kuma ka zo ka yi mu'amala da wannan wayan ko kuma na'ura mai ƙwaƙwalwa da take da wannan ƙwayen cutan. Babu antivirus a kanta, ka zo ka tura abubuwa daga ciki. To gaskiya wannan yana iya jawowa waya matsala don matsalolin da ya shafi yawan zafi da maƙalewa da tafiya a hankali duk abubuwa ne da suke faruwa a dalilin ƙwayen cutar in ta shiga cikin wayan mutum. E, so a taƙaice abubuwan dana keyi gaskiya ina da antivirus sannan in nazo zan haɗa wayana da wani waya, sai na tabbatar shi ma mai wayan ya sa antivirus. In ma bashi da shi a dalilin abun da zai faru tsakanin wayana da nashi to dole zai saka antivirus. In kuma ba haka ba sai ince mi shi to shika nan kawai abar wannan abun don ba zai yiwu cikin ganganci kawai na je na bari, wayana ya samu ya kamu da cuta ba. Ka gani? To wannan ke nan. To bayan haka kuma kamar yadda na faɗa shi ƙaranta ma ture-turen saboda bahaushe ya ce maganin bari ƙara a fara. In ka, in ka ƙaranta yawan ture-turen to insha Allahu wannan ma zai zama wani dalili ne da zai sa wayanka zai zama ta samu kariya. Insha Allahu ƙwayan cuta ba zai shige ta ba balle yai mata illa. In kuma ya shiga za ka ankara tun da akwai antivirus. Inka ankara ka ga ka goge wannan, ka ƙona wannan ƙwayan cutan to wayan da ta tura ma wannan ƙwayen cutan karka ƙara mu'amala da ita kawai ka yi iyaka tsakaninka da wannan wayan. Hakazalika irin na'ura mai ƙwaƙwalwa ne shi ma kafin ya turo ma abu to ya zama na akwai antivirus a kai. Wannan duk wani ƙwayen cuta da zai hau ya zamana zai ƙona shi, zai bawa na'ura mai ƙwaƙwalwan lafiya. E, wannan ke nan. To irin wayan nan hanyoyi su ne suke tabbatar da wayan mutum ta zauna a cikin ƙoshin lafiya ba tare da matsaloli da suka iya zama wa wayan ainihin koma baya ba. Koma baya ta hanyar kasancewa waya ta dinga saurin zafi, a ta dinga maƙalewa kana cikin abu ta maƙale ta yi wukin ko kuma a ta dinga tafiyan hawainiya slow. Ka gani? To irin wayan na abubuwan su ne suke samun waya. Idan har mutum bai yi taka-tsan-tsan wajen, kare wayanshi ba to wayan nan matakai dai su ne mafiya sauƙi kuma kai tsaye wanda zasu kare wayanka daga samun ƙwayen cuta. Wannan ke nan. To kuma har walau, har wala yau, shi waya idan ya zama na ka tsaftace tsakaninka da wanda, da wani wayan da za'a tura ma abu to lallai wannan ka ɗauki mataki babba wajen ganin, ba a samu matsala ba. Wajen ganin wayarka ta zauna cikin ƙoshin lafiya ba tare da ƙwayoyin cuta sun shige ta sun yi mata lahani ba ko sun canza ta daga inda take ko ta kai ga ma a yi maka satar abubuwa masu muhimmanci a cikin wayanka. Abubuwan da suka shafi abubuwan da ka ajiye na.

To wane irin jaka nake kai? To jaka ne ko jaka dai abun naku ba ku fayyace shi da kyawun da za a gane ba. Amma dai na fi tunanin jaka kuke nufi. Tun da shi jaka akwai wanda yanayin shi yana da taushi taushi, mutum zai iya ainihin zama a kai ko kwanciya a kai ya yi shimfiɗi da irin wannan abubuwan. To ana yin irin haka da su. To gaskiya ni irin jakan da nake kai ma yafi kama da bargo ne. Eh saboda bana kwanciya a kan katifa. Abunda nake kwanciya a kai shine wani bargo ne mai laushi wanda ake cewa duniyan mage wasu kuma su ce duniyan kuliya duka dai. Bargo ne mai laushi wanda na shimfiɗa shi a kan kafet na kwanta sai in ji lafiya. Lau bayana yamiƙe sannan ina kan abu mai laushi ba kamar katifa ba wanda in ka kwanta bayan ka je lankwashe ya dama ciwon baya. Ah shi wannan gashi dai flat a ƙasa yake amma saboda ainihin eh naɗe shi da kai idan yayi kauri sai ya zama na yayi laushi ta yanda za ka kwanta a kai ba tare da ka kaji tauri ko wani abu ba. Wato wannan abu daban mamaki da burge wa. Na jima ina wannan tsarin ina ji na kai shekara wato in bai kai biyar ba ma ina gazi yi irin wannan tsarin nake. Ah a kan wannan shimfiɗin nake kwanciya. Akwai lokacin da ma ina Kano to a can a ɗakin akwai ah a farko farkon lokacin da nake kwana akwai sauro a kan ɗaura min net. To sai in shiga cikin net ɗin saboda sauro. To amma net dinnan da na fara amfani da shi na ji kai yana sa zafi gaskiya saboda haka sai na dawo amfani da maganin sauro na feshi dinnan irin Rambo dai specifically Rambo shine ke amfani da shi. To in na fesa zan fita daga ɗakin in kulle shi na yi kamar minti ashirin haka. In na yi minti ashirin sai na dawo na bubbuɗe tagogin har iska ya shiga ya hure wannan warin maganin da na fesa ɗin. To in sha Allah wancin yaɗa Ubangiji. In akwai wuta na kunna fanka in babu still dai zan kwanta tun da minti ashirin ya isa maganin ya, ya tafi wannan warin nashi. To idan na yi hakan nan shi ƙanan sai na zo na kwanta bana karkashin net iska ko tai na yina shigo yana bi ta kai na yauwa bazan ji zafi ba saboda gaskiya ni ina da matsala da zafi. Zafi yana takura ni sosai. Eh ina da jin zafi. Don haka ma ina zaune ko ban yi aikin ƙarfi ba zan ji ina zufa. To balle kuma ace na shiga inda akwai wani abu da yake shamaki duk da dai ba complete shamaki bane tsakaina da iska to ka gan ai zan dinga zufa. To shi ya sa na gwammace kawai na dinga fesa maganin sauron in ya so na jira maganin ya watse na buɗe tagogi iska ya shigo shi ƙenan ya zazzagaya shi ƙenan komai ya dama ya tafi yanda ake so. To irin jakan da nake kai ƙanan kuma har yanzu ma da nake gombe irin wannan jakan nake kai. Jakan shine na shimfiɗa bargona. Akwai wani bargo da na taho da shi Kano tun twenty ina ji twenty two ne ina zato da shi na zo. To da na zo da shi lokacin idan unyi ƙanina muka taho da barguna daga Kano guda biyu. Ɗaya fari ɗaya ja. To sai ya zama na ah da shi ƙanin na ya zo komawa sai ya tafi ya bar bargunan guda biyu. Sai ya zama na shine jakan da nake hawa kai nake zama kai ba ma zama kuma har kwanciya. Zan kwanta daga dare har zuwa safe. Eh.

Eh, lallai wannan tambayan, wato na ji daɗin shi, kun saka ni a cikin abun da malam Bahaushe yake cewa "Mahauta biyu mai raba hankalin ƙuda." Wato ainihin gaskiya dukansu ina sonsu to amma, abun da ya faru a matsayina na me bin mazhaban Ahlul-Bayti gidan Annabta, to gaskiya su suna da matsala da silki. Saboda kusan an haramta zance, an haramta saka silki. Kusan idan ka saka shi kai sallah ma ina ji mutum ba shi da sallah. Ban jima sosai da sanin wannan abun ba. Ko da yake yanzu zai kai shekara ko huɗu haka, wa ya sani ma ko biyar. Lokacin, akwai wani babban mutum ya je Morocco, da ya dawo sai ya zo da su. To ina daga cikin waƴanda ya ba wa. Irin kayan Morocco nan zaka gan su masu kyan gani haka. Ina tuna lokacin wancan kalan shi, madara-madara, yellow-yellow haka, kalan yake. In ka taɓa jikin shi, haba, laushi, daɗin taɓawa. To amma, shima auduga haka ina son shi shima sosai. Don yawancin kayana duk auduga ne. Yanzu ne da muka zo zamanin da mutum yana sayan kaya online, irin su Temu da sauran su, especially Temu, kwanan nan anan nake sayan kaya. To su sai naga kayan na su yawanci ba auduga ba ne polyester ne. To amma kayan na su suna da quality gaskiya. Amma dai, wani polyester ma za ka ji shi kamar auduga. Ina ganin, ba zallan polyester ba ne. To, gaskiya waƴannan biyun da kuka tambaya wanne nafi so a cikinsu, dukkansu biyun ina son su gaskiya. Kaman yanda na faɗa mahauta biyu mai raba hankalin ƙuda. Toh, ba wanda ba naso a cikinsu. Ina ganin kam, shi wannan silkin dai zai zama na, akwai wani nau'i na ɗinkin kaya da a shi na fi so. Wataƙila in ba wannan ba ne ba zan damu ba, ba zan ga kyan shi ba. Shi kuma auduga, ina da masaniya a kan da kaftani ne, ah riga da wando ne, me designs na Turai da sauran su, indai cotton, indai auduga ne to duk na sani, eh amma shi silki gaskiya, ah kaftani ne kaɗai na taɓa saka shi. Shima kaga kamar yadda na gaya muku da ya tabbata a mazhaban Ahlul-bayti an hana, sai na kyautar da wannan ɗumma da aka kawo min. To me ya fi aƙida na, aƙida ai ba wasa bane. Kuma a ce maka imamai na gidan Annabta sun hana abu, ai magana ya ƙare, tamkar Annabi ne ya hana. Eh kai tsaye, wannan ke nan. To, a yanzu dai, audugan dai, da shi na fi mu'amala. Kayayyaki na da yawa zan iya cewa kusan 100%, kaso ɗari cikin ɗari, kusan auduga ne, to amma yanzu da yake akwai kayan da ya zo min. Akwai polyester a ciki. So za'a iya cewa auduga shine kaso casa'in da tara ko da takwas a cikin kayayyakin. To amma akwai wanda na yi oda, suna zuwa su ma audu, polyester ne ba auduga ba gaskiya. Shi ma yana nan tafe, yau ɗin nan ma nayi odan wasu, da wando a ciki na polyester. Riga ma akwai na polyester. Amma na so da a ce auduga ne, amma yanzu ne karo na farko da zan haɗu da riga na polyester, wanda ba auduga ba. Zan gane ya yake. Polyester da na sa, da jimawa wato na ma manta ma yanda yake gaskiya. So yanzu ina Allah Allah wannan kayan su iso, na saka su na ɗanɗana na ji ya suke, ya suka sha banban da auduga. Ehh, lallai ina so in gane haka. Amma dai da yanda na gani a wandon kam. Gaskiya a wandon na ji daɗin yanayin da na taɓa tufafi din. Yana da laushi yanda ka san har da ɗan tsantsi-tsantsi ma kamar silki-silki. Shi yana nan kamar auduga-auduga, silki-silki, da yake polyester ne. So in ka taɓa za ka ji shi ɗan tsantsi-tsantsi, abunda yake tunamin da wannan kayan silkin da aka bani. Sannan laushi-laushin shi kuma sai ya tunama da auduga. So a yanzu dai zan iya cewa, a dalilai biyu, na ɗaya aƙida na, ya hana silki. Shi ne ma dalilin da zai yi. To yanzu dai kawai a taƙaice, da auduga na ke mu'amala, kawai du.

Lallai fa. Tabbas wannan tambayar an sa shi abin kunya. Rashin an sa shi kuma zai hana ni ladan da kuke bayarwa. So dole dai na faɗi abin kunyan. In ya so na faɗi abin kunya, na samu wani abu na lada. Kaga anyi abunda da Ingilishi ake cewa compromise kenan. Wato gaskiya ya danganta. Wato da yake mu nan muna fama da ci baya na abubuwa da yawa. Abubuwan da suka shafi more rayuwa. Abubuwan da ake amfani dasu wajen more rayuwa sai ya zama na sun yi tsada. Mu sai ya zama na anan. Ah kasamu irin wannan abun more rayuwan sai ka kai wani mataki na arziki tukuna zaka iya more abunda shi ba ma wani abun a zuwa gani ba ne, ba wani kayan gabas ba ne. Amma saboda azzalumai da suke mulki da baƙin zalunci da yawan zuwa ƙasan nan to sai ya zama na abubuwan da a sauran ƙasashe ana ce musu necessities. Sai ya zama na mu ya sun zama luxury. Ban san yanda zan faɗi wannan kalmomin da Hausa ba shi yasa na faɗe su da Ingilishi. To sai ya zama na mu anan ba a bambance tsakanin luxury da necessity. Sai ya zama na kawai duk ana musu kallon luxury ne sai kana da kuɗi. Abunda yasa nake ta wannan maganan yanzu kaga inda suka ci gaba. Sun suka zo yin shara ai ba tsintsiya suke ɗauka ba. Suna amfani ne da ka mai sunan wannen equipment din. Ya Subhanallah na manta. Abu mai zuƙo dattinan daga cikin carpet da tiles da miye miye. To mu ana har yanzu tsintsiya ne ake amfani da shi na kwakwa a kan carpets na laushi kuma a kan tiles. Wanda da ya kamata a ce shi wannan abunda yake zuƙi dattin ya zama na yana da sauƙin samu da sauƙin kuɗi. Ta yanda duk lokacin da mutum ya tashi yin aikace aikacen gida cikin sauƙi da nishaɗi zai iya gamawa ba tare da ɓata lokaci ko wahala ba. Eh. So to irin wannan dalilan su suka sa gaskiya ya zama na ah kafin na share ɗaki yana ɗaukan dogon zango. Al'amadin murda ma ya sa gaskiya yawanci bani nake ba saboda gajeren da yake ciki da kuma ɗan girman inda nake in zan yi shi gaba ɗaya yana ɗan cikkata. So sai ya zama na akwai wani da yake tayani ayyuka ya kai min wanki da sauransu. To akwai lokaci zuwa lokaci yana leƙowa. Wani lokaci kuma nine ma zan kira shi idan misali don hada wanki ma yana yi. Idan misali kayan wanki sun taru nakan mishi magana. Haka in datti ya taru a cikin inda nake apartment din, nan ma zan mishi magana yazo sai a rana ɗaya sai min shara ya yi wanki. Duk da dai da wanki ne yake farawa sai yayi shara. To haka dai muke. Kuma inda na ce muku zan ji kunya idan na zo faɗa. Gaskiya in ake wannan sharan fa za a iya yin sati uku ban ƙare yi ba. Kun ga wannan? Ai sai a hankali wanda zai yi sati uku bai share ɗaki ba. Ai kaga ƙazami ƙazami ne. Eh ƙazami ƙazami ne. To wani lokaci in abun ya ishe ni kawai sai na cire na tuɓe da kai na kawai nayi. Eh tunda bai wuce motsa jiki ba ne mutum zai ƙone kitse da sauransu. Sannan yayi abun lada Allah zai bashi lada saboda ai musulunci ya ce tsabta yana daga cikin imani. To ka gani wannan kenan. So idan da wannan ne ah idan da shi wannan ne sati uku wani lokaci sati huɗu zai zo saboda kayan wanki nan da yake taruwa shi zai min. Kun ga nan ma wannan abun take ci. Mu fa ba mu da washing machine bai yi arha ba. Bai zama na kayan sauƙi ba. Bai zama na yana cin necessity ba. Yana cin luxury ɗinnan da na gaya muku. So ba kowane ma yake da shi ba. Eh so ah atakai ci dai? Zan iya ce muku sati uku, sati huɗu wani lokaci ma. To duk lokacin da kuma abun ya mur ɗi ne naga dattin yayi datti kawai a lokaci guda kawai zanyi shawara a raina na yanke shawara kawai na naje na tinka re aikin. Kamar akwai lokacin da na yi ba da jimawa ba ina ga zai kai sati huɗu da suka wuce. To shi wannan da yake tayani aikin da ya zo sai na ce yau wa to aiki ya samu gashi nan shi ma ya ƙare. So yanzu dai da yin shi ina ga an samu ya kai sati ɗaya ko ƙanagoma.

To, gaskiya dai ya danganta. Babu wani takamaimai abinci guda ɗaya da zan ce wai shi nake ci kullum da safe ko in safiya ta yi. Saboda gaskiya safiyan ma da yawanci dai ni da safe kam kusan ban cika cin abinci ba gaskiya. Don saboda lokacin da nake tashi yana kai wa wuraren tara, tara da rabi haka. Wani lokaci sa'i sa'i goma ma. To wannan tashin fa abu na farko da nake ruwa nake sha sai kuma in dafa ti shayi, in dafa green tea. To wannan na dafa wannan green tea ɗin na sha to zan iya kaiwa rana ma ban ci kome ba. Sai da rana ne zan ci abinci. Kaga kenan? Zan iya cewa bana cin abinci da safe to amma da yake ina ayyukan motsa jiki ina ɗaga nauyi. To wannan dalili ne kaɗai yake sa ni nake cin abinci da safe. E, saboda ainihin idan babu chemical energy sinadarin da zai bawa mutum ƙarfi mutum babu a jikinsi ba zai iya ɗaga nauyin ba. Musamman da yake cikin hawa ce wurin Ubangiji ina ɗaga abubuwa masu nauyi gaskiya. E, ina ɗaga abubuwa masu nauyi. To akwai buƙatar cin abinci kafin wannan saboda idan ban ci ba to aikin da zanyi na ɗaga nauyin zai taƙaita kuma ka gan bai daidai da abun da ni nake so ne ba. Ka gani wannan ke nan? To saboda haka in ya zamana zan ɗaga nauyi to lallai na kan ci abinci tun goma tun yanda in sha ɗaya ta yi zan fara ɗaga nauyi. Wani lokaci kuma zan ci sha ɗaya sai ya zamana sha biyu na fara ɗaga nauyi. Ya zamana dai zuwa ɗaya, ɗaya da rabi na gama ɗaga, tsanani biyu na gama ɗaga nauyi kuma kun ga zai zama na ina da ƙarfi a jikina. E, so abun da dai nake yi yafi kama da abun da kuke cewa da Ingilishi brunch wato haɗa karyawa abincin safe da kuma na rana. To gaskiya duk ranar da dai bazan ɗaga nauyi ba wanda baya wuce rana ɗaya ne a sati to nakan iya, ah, ƙin cin abinci har sai rana ma. Wuraren ƙarfe ɗaya lokacin yunwa ya zo. Saboda ai green tea ɗin da nake sha concentrated ne akwai ya dahu sosai yana da kauri yana da ƙarfi. Ba wai ruwa da yawa nake saka wa ba, ƙasa da lita ɗaya nake sawa. Kusan sai ka raba lita gida uku ma sai ka ɗauki kaso ɗaya. To a cikin kaso ɗayan fa nake juya wani kwali na green tea to kaga shayin yana yin ƙarfi. Alamarin da ya sa ma in mutum bai san wannan shayin ba mukan ja mishi kunni muce to fa a dalili rashin sako in ka sha shayin nan za ka iya samun matsala da bacci. Zai iya hana ka bacci saboda ƙarfin shi. Domin akwai wanda na sani yana ce min lokacin da ya je wurin wani ɗan'uwana mashayin shayi ya ce min tun ƙarfe biyu ya sha shayin da rana ya ce amma ranan da daddare kamar yadda yaga rana haka ya ga dare idon shi. Kal kal ba, ba bacci kwata kwata. To ka gani wannan ke nan? To in ka sha to kuma yana sa yunwa gaskiya yana ɗan murɗa ciki ka ji yunwa. To shi ya sa in ma misali na ji ban ji buƙatar cin abinci ba to in na sha shayin zai ƙwaƙulo wannan son cin abincin. Musamman saboda na-na-na yi la'akari da lokacin cin abinci na, na ƙarshe an samu wajen aƙalla awa sha biyu. To ka ga awa sha biyu ayi ya ci iya ƙara tinkaran abinci a ci ko ba haka ba. To wannan ke nan amma nan ɗin ma, nan ɗin ma saboda ɗaga nauyi ne. Amma in ba ɗaga nauyi, ah, zan iya kaiwa rana ban ci abinci ba sai in ci da rana sai can dare kuma nan ba na ci shikenan sai gobe Allah ya kai mu. So in kuma ta kama zan ci da safe to akwai lokutan da gaskiya ina sayan cereals. Su akwai wani abun nan me sunan shi? Ah, na manta sunan shi. Wani kamfani ne da kamfanin yana ko Australia ne ina ji ko Ireland ne na manta ina ji Ireland ne. To wannan cereals yana min daɗi sosai. Ga daɗi ga zaƙi zan shi bana saka mishi siga ma. Kawai iaa sa madara na saka shi shikenan kawai magana ya ƙare. So daga nan sai kuma wani.

Ai ko wane ɗan adam musamman ma musulmi mabiyan nasaban, mabiyan nasabab Ahlul Bayti ba ma wata wata ba ma rana rana ma muna da manufa. Domin ɗaya daga cikin jagororinmu Imamansu na mashaban Ahlul Bayti ya faɗi yanda mutum zai raba rana. Ya ce "Ku raba rananku i zuwa gida huɗu. Rana kaso ɗaya cikin huɗu, yazamana lokaci ne da kake munajati, kana kiran Ubangijinka, kana ganawa da Ubangijinka. Kaso na biyu daga cikin lokacin kuma ya tafiya neman halal ɗinka. Kare mutuncin ka, rufe kanka asiri ta abin da ya shafi samun kuɗi da ɗaukan ɗawainiyanka. Na uku ka zauna a cikin ƴan uwa, muminai da abokanai ma-muminai mutanen kirki domin su nuna ma ku sakuranka, su nuna ma inda kake da matsala ka gyara. Domin shi aboki dama an ce tamkar madubi ne, yana haskawa yana nuna ma matsalolinka. Sai na huɗu kuma ya ce na huɗu shi kuma ka more halattacen abubuwan jin daɗi, halattatun abubuwan jin daɗi. Abin da ya shafi, ah, cin lokaci ne da iyalinka, matanka da 'ya'yanka ko kuma a irin games ne, video games ne, ah, kallon films ne irin wannan dai. Sai ya ce to wannan na huɗun shi zai taimake ka duka ukun na farko. Ka kenan wannan shi yake tabbatar da rai dangin goro ne sai da ban iska. To kaga shi Imam al-Kazim sai ya muhimanta na huɗun. Ya ce shi wannan na huɗun morewa a cikin halattatun abubuwan jin daɗi. Shi zai gine ka akan tabbatar da sauran uku. To kaga wannan a kullum kenan. Muga umarnin da aka bamu a matsayinmu na mabiyawa wannan babban gida mai albarka. To kaga ina ga wata kuma. Shi kuma wata ka gake nan wannan abun ne da aka yi na rana rana. Shi zai yi ta taru da ta taru har ya kai ga wata. Sannan kuma ya danganta kowa da irin capacity da kwakwalwan shi take da shi da irin abubuwan da zai iya yi. Akwai wanda shi za ka san wajen munajati da Allah ya fi cimi shi lokaci. Wani kuma neman halaliyan shi ya fi cimi shi lokaci. Wani kuma zama cikin abokanai arziki da ƴan uwa muminai ya fi cemi shi lokaci. Wani kuma more lokaci na halattatun abubuwan more rayuwa wani ya fi cemi shi lokaci. To amma ko da yake kamar yadda na faɗa, kowa da akwai inda yafi ƙarfi. To amma ana so mutum ya, ya samu, ya shiga ya samu abin da ake cewa mutawassit. Tsaka tsaki a dukansu. Kada yayi yawa kada kuma yayi ƙadan. Saboda ai ɗan adam rai dangin goro ne sai da ban iska. Eh saboda haka daga cikin manufa na na wata wata shine, ah, karanta kaso da yawa daga cikin duk wani nau'in littafi da na sa a gaba da nake karantawa. Ina so ace a wata kam na gama littafi. Tunda ko feji goma goma nake karantawa kullum. Kaga in me feji ɗari uku ne kaga na gama a wata ɗaya. To wannan kenan. In me feji ɗari huɗu ne to dole zan ƙara yanda zai zama na nayi feji ɗari huɗu a wata. To wannan ma yana daga ciki. Duk da dai nayi sanyi yanzu. Akwai littafin da nake karantawa amma nayi sanyi saboda wannan abun naku da kuka zo da shi da muke muku recording ɗinan yana buƙatan lokaci na musamman kuma lokaci mai yawa. So ya sa abubuwa da yawa da nake na rage na mai da hankali a kan wannan saboda ladan da kuke bayarwa mutum yana buƙatan shi gaskiya. Eh amma ina samu muna gama wannan ina gama wannan aikin. Zan dawo ga dangadan na ci gaba da karanta shi wani littafi kafin ya ƙare na samu wani kuma. Inda ka ga shi ƙwaƙwalwa abu ne wanda kullum ana ciyar da shi. Kuma hanyar ciyar da shi dinnan shine yin bakin abubuwa. Bakin abubuwa sun haɗa da karanta sabon abu, a, haɗuwa da wani mutum da baka taɓa haɗuwa da shi ba, a, magana da wuni wanda baka taɓa yi ba, a, zuwa wani sabon waje da baka taɓa zuwa ba. Irin wannan abubuwan suna raya suna kuma inganta lafiyar ƙwaƙwalwa. Saboda haka, ah, mu atsarin mu nema na addini. Dole ne mutum yanzamana ya tsara ranakun shi, ya tsara abubwan shi ma rana rana.

Lallai mutum kam in ya samu kanshi a matakin shugabanci, ai dole yai raba wasu ayyuka. To ni ma yanayi ya sa akwai lokacin da dole sai na raba wasu ayyuka ga wadanda suke aiki tare da ni. Saboda ya zama dole, domin ni gaskia ba mutum ne mai son wato shugabanci ba ko mai rabe-raben ayyuka. Amma yanayi ne yake sa mutum dole ya tsinci kanshi a cikin irin wannan yanayin, ta yanda zai rarraba ayyukan tare da tabbatar da kuma yin su da kyau. Saboda haka babban abubuwan da nake lura da su wajen ba da ayyukan abubuwa ne masu muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Abubuwa ne wanda suke da tasiri a rayuwar ɗan adam sosai, wato ba wasu abubuwa ba ne. Wasu ƙa'idoji ne zan ce ko wasu ɗabi'a ne zan ce wanda da ya samo asali daga addini ne kawai. Wato a wajen raba ayyuka bana zuwa da girman kai ko da ji da kai ko da nuna izza ko isa ko wani abu. Ina ɗaukan kaina ne a matakin farko a matsayin ni ba kowa ba ne, nima mutum ne tamkar su wa'yanda zan ba wa aikin. Kaga ƙasƙantar da kai kenan. Na biyu akwai jinƙai, tausayi saboda ai rai ne. A duk abu me rai ba ɗan adam ba ma ana kula da shi balle ɗan adam. Zaɓaɓɓei daga cikin halittun Ubangiji fiyayen halittu, fiyayen halitta saboda wanda Allah ya fi so ya ɗaukaka fiyayen halitta daga cikin jinsin ɗan adam ne. Saboda haka shi ɗan adam a yanda Allah ya halicce shi halitta ne mai son girmamawa da tausayawa da jinƙai da sauransu. So ina nuna wasu jinƙai, matuƙa ina nuna cewa eh fa na san ku mutane ne ba wai mashuna ba ko injuna. Yau wa kuna da matakin da in an takura ku da yawa za ku cutu. Saboda haka sanin wayen nan abubuwan ya sa to ina rarraba aiki duk ina la'akari da su. Saboda ayi bayan na ɗaya su mutane ne masu daraja da sauransu. Na biyu kuma ni ma ina so ga aikin da na ba su sun yin shi da kyau da inganci. To wayen nan ɗabi'un su ne za su tabbatar maka da cewa su wayen nan wanda kake raba wa aikin za su yi maka aiki gadangadan tsakaninsu da Allah cikin nishaɗi. Saboda ɗan adam in ya gane ana girmama shi fa to shi komai ma zai iya kasancewa ba matsala. Sannan kana kyautata wa ɗan adam, kamar yanda Bahaushiya take cewa mutum bawan me kyautata mishi ne. In kana kyautata wa mutum zai zama tamkar bawanka ne. Eh wannan ke nan. To ka ga yana da kyau duk wanda ya samu kanshi a matsayin shugabanci ya riƙi wannan abubuwa. Na farko ƙasƙantar da kai, na biyu tausayi, na uku jinƙai, na huɗu adalci. Yauwa ka ga adalci? Wato adalci ba ƙaramin lamari ba ne wanda a dalilin shi wasu da yawa za su shiga hannu a ranar lahira, za su shiga azaba. Sun yi wasa da yin adalci a cikin yanda suke raba wa mutane aiki. Eh adalci shi ne ka tabbata ka kula da hakkin duk wani wanda yake aiki a ƙarƙashinka. Abun da ya shafi biyan su ne akan lokaci? A'a. Ba su shawarwari ne? A'a. Yin hukunci tsakanin su in sun samu saɓani? A'a. Yaya kake so wane da wane ya tafiyar maka da harkoki irin wannan abubuwan? So adalci shi ne zai tabbatar da cewa jinƙai ya wanzu. Saboda in aka yi adalci to an nuna cewa mutum yana da ƙiman da wato yana da kyau ya zama na an kyautata mishi, an kula da haƙƙoƙin shi, ba a cutar da shi ba, ba a zalunce shi ba. To in ya ga an mishi haka to zai yi godiya. Shi ne da godiya zai ji an karrama shi, zai gane kuma in ma shi ne misali zai zalunci wani zai gane fa ba fa za a bar shi ba. Saboda haka a lokaci guda yana jin an tausaya mishi kuma yana jin yana kiyaye cewa fa idan ya yi zalunci ba za a ƙyale shi ba. To yana tsakiyan wayen nan abubuwa biyu. Tsoron kada ya yi zalunci da kuma ya sanin cewa.

Eh gaskiya ni ba kullum nake sa belt ba. Saboda a cikin wanduna na kaso da yawa akwai wanda lamurje ne. Eh in kun san lamurje in ba ku san kalman ba to yau kun ji shi. Lamurje shine abunda ake sakawa cikin wando wanda mutum zai ɗaure wandon da ƙugun shi. Ya shafi wasu suna sa roba, wasu suna sa abunda ake cewa tazuge ko lamurje, wasu kuma suna sa kamar irin kayan da ake a birnin Sin. Za ka ga wando ko jeans ne ma amma za ka ga ba gidan belt saboda akwai lamurje a ciki wanda aka ɗaura shi da ƙugun ka a cike. Ko Chinoes ko irin wandon da ake cewa sweat pant dinnan. Za ka ga su duk babu gidan belt. Kawai lamurje ne ko roba. So gaskiya ba kullum nake sa belt amma kun ga kaman yau da yanzu da kuka min wannan tambayar yanzu haka belt ne a jikina. Belt ne a jikina so ina da wandunan da sai nasa beltin kuma ina ganin za su kayi wajen kala nawa ne. Yanzu akwai wannan na jikina na tuna akwai wani biyu, akwai wani uku, akwai wani huɗu. A kaga na tuna guda huɗu fa. So ina da wanduna guda huɗu da nake saka musu belt. Sai, sai nasa belt suke zama a ƙugu na. Eh so amma ba tun saka belt kullum gaskiya ba haka bane ba kullum nake sa belt ba. Tabbas ina chacchanzawa. Yau na sa lamurje sannan kuma kun ga akwai kaftani. Bayan su wannan wandunan da na bayani a baya irin su sweat pants da denim cargo pants da waye waye. To akwai kuma kaftan. Shi kuma kaftani dama kaman yanda kuka sani dogon riga ne mai aiki kwalliya a jiki da kuma wando wanda akwai lamurje a ciki ko roba. To yawanci dai akwai ma wani telan da shi a cikin wandon ya haɗa da lamurjen da roba abunda ni ban taɓa gani ba. Sai na ji abun toh ikon Allah. Wato hikiman sa wannan shine komin girman ƙugun mutum wato zai zauna kenan. Idan roba bai yi belt zai sa shi ya kama. So wannan kenan. Amma yanzu haka kaman yadda na gaya muku belt ne a jikina tabbas. Gobe kuma in Allah ya kaimu gobe Jumma'a. Gobe zan sa wanda akwai lamurje ne a ciki ko tazuge kaman yadda in ba ku taba jin kalman tazuge ba to yau kun ji. Eh ana cewa tazuge ana cewa lamurje duka. To gobe da yake Jumma'a ne ranan idi a wajen mu musulmai. To mutum zai sa dogayen kaya ne a wajen wando kuma to wandon ba belt ba ne lamurje ne ko tazuge. Da shi mutum zai amfani da shi ya ɗaure ƙugun shi. Eh so amma da dai a baya kamar shekara wajen tab zai kai wajen shekara goma sha fa kenan yanzu dankari. Wajen shekara goma sha kam mutum gaskiya yawanci da belt yake amfani irin wandunan da yake sawa belt ne. Yawanci ba masu in ka cire irin wandunan kaftani to gaskiya kusan gaba ɗaya masu belt ne. Kuma ni ga shi dama iri na ƙugun nawa ƙarami ne. Sai na sa an huhhuda min ramuka a jikin belt din ta yanda zan tamke to amma dai yanzu tare da gushewan shekarun nan mutum ya yi ƙiba da sauransu wajen ƙugun ma yaɗan ƙara girma. Wasu wandunan in mutum ya sa se yaga ma kaman in bai sa belt din ba ma za su zauna. Kaman yanzu wanda yake jikina na ji kaman in ban sa belt ba ma zai zauna amma akwai lokacin da na taɓa jin haka da ban sa ba kuma na ji yana sauƙa bai kama ni da kyau ba. So tun daga lokacin sai ya zamana in zan sa shi sai nasa belt. Ko yau ɗinnan ma da na zo sawa sai na ji kai yanda na ji ya kama nin nan anya ma zan sa belt kuwa. To sai na tuna bayan na ji bari kawai na saka saboda kar a samu matsala. Eh so yanzu ban san abunda gaba za tai ba. Mutum zai ci gaba da saka belt din ne? A yan kwanukan da za su zo ko a zai koma saka masu tazuge ne da lamurje da roba duk dai ga shi nan dai. Ranaku ne za su nuna mana.

To, lai laifa. Akwai jadawalin aiki tabbas kuma a jadawalin nan kusan duk abin da yake cin aikin an tsara shi a ciki bai bar komai ba. Wato kamar kundi ne. E, ya tattara duk wasu abubuwan da ake na yau da kullum a matakin farko, da na sati a mataki na biyu, da na wata a mataki na uku, sai kuma wata uku a mataki na huɗu, wata shida a mataki na biyar, wata tara a mataki na shida, wata na sha biyu a mataki na bakwai. To, shi don wannan jadawali ya samo asali ne musammani a matsayina na mabiyin sabon Ahlul Bayti. Ya samo asali ne daga cikin, ah, irin tarbiyya da muka samu na gidan annabta daga imamattun Aladha na Ahlul Bayti, musamman Imam Musa Al-Kazim. Shi ne ya umarci mutum da ya raba, ah, jadawalinsa na rana zuwa gida huɗu. E, na farko mu na jati da Ubangijinshi, ciran Allah. Na biyu, neman halaliyan shi, abin da zai dogara da kanshi, ciyar da kanshi ya tufatar in yana da iyali su ma haka. Na uku, zama a cikin 'yan uwa da abokanin arziki muminai wanda suke tuna saisheka da matsalolin da kake da su, su nuna ma don ka gyara. Sannan na huɗu, ka more halattatun abubuwa kamar su abun da ya shafi video games ne, ah, zama da iyalinka ne kuna nishaɗantuwa ko kuma kallon fina-finai ne ga su nan dai wannan dai halal ne. To, gaskiya duk wani abu da nake yana tafiya ne a kan wannan tsarin. E, so ina raba rana ta yanda zai zamana duka wannan abubuwan da na ambata sun shiga. Yanzu kuma ka ga a wajen aiki a mataki na farko, ah, kullum muna tsara aikin yadda muke yin shi. Muna farawa ne da sassafe bakwai takwas kowa ya hallara a wajen aiki. To a lokacin da ya zamana ni ne mai jagoranta wanda ba wani ne a ko da yaushe ba. To gaskiya ana ganin tsare-tsare wanda ba a saba gani ba. Musamman kamar yanda na baku misali da ni. Masaban da nake buga ɗaya daga cikin a'imma ya nusushe mu yanda mutum zai tsara rayuwan shi daga yau da gobe da wata da sauransu. To a ranan da aka ce ni ne aka miƙa wa ragamar jagoranci a wajen aiki to lallai mutane suna ganin sauye-sauye da baƙin abubuwa wanda ba su saba gani ba. Saboda ni irin tarbiyyar da aka min na gidan annabta. E, duk yanda zai yi duk aikin da muke yi sai ya zamana wannan abubuwan an gansu a ciki. E, babu wani aiki da zai sa ba za mu tuna da muna muyi munajati da Allah ba ko kuma a ko da yake na biyun kamar dama shi ne abin da ya haɗa mu a wajen aiki neman na yau da gobe. Ruffa wa kai a sirri. Sannan na uku, ah, zama a cikin 'yan uwa da abokai na gari domin gane matsaloli da sauransu. To duk a wannan ranan da dai ni nake jagoranci duka wannan abubuwan sai an gani. Munajati da Allah dama da safe da mun zo wajen aikin zan umarci masu yin addini na Musulunci da Kiristanci kowa ya yi mana addu'a mu roƙi albarkan Allah da tsari da sauransu. Shi canancan kuma sai mu shiga abun da dama shi ne ya kawo mu aiki. E, za mu duƙufa muna ta aiki ba kama ƙafan yaro har zuwa lokacin da za mu ɗan je hutu na ɗan mintuna haka zuwa awa ɗaya. To a wannan lokacin sai ɗan zauna mu ɗan zauna da su abokanai wayanda za su nuna mashi kuda-kudai shi don ya gyara wannan ke nan. To sai na huɗun kuma dama shi ne zaman da muke zaman nishaɗi ne a lokacin za mu yi suci abinci, za mu yi hira, za mu yi dariya, za mu nuna juna matsalolin da muke da shi saboda ajiya.

Wannan tambayar na kuwa yana da fadi an san shi? E, ae ina ga sai dai ku ce wasu aikace aikacen gidan mutum yake yi kullum. Ina ga wannan shine zai fi zama tambaya daidai. Domin ni a inda nake, tunda ni kaɗai ne a gidan da nake, to kusan duk wani aiki ni nake yi. Abun da ya shafi girki ne, motsa jiki ne, ɗaga nauyi, ah share aikin da nake yi da kicin ne da sauransu. Wannan ga su nan mutum yana yi su kusan a kullum. E, ɗayan abun da nake yin kuma shine ina wanke ban aiki sai dai shi ba kullum ba ne gaskiya. Saboda kafin yaɗan buƙaci a wanke shi yana ɗan ɗaukar lokaci. So shi ba lalle ina sa shi abun da nake kullum ba. Amma abubuwan da nake kullum kam babu kamar motsa jiki, ɗaga nauyi. E, ina ɗaga nauyi sosai. To yanzu ma abin da ya sa na ɗan ja ba yanzu a kwana uku sau ɗaya nake yi saboda na ji wani ciwo ne a hannuna. Ba zai ba ni daman yin aiki akan abun da ake ce wa biceps ba. So ina ji ina gani dole na haƙura saboda na warke maza maza. Ah na daina amfani da hannun gaba ɗaya ma yanzu nake wajen sati biyu in ban haka biyu na uku ba make nan da ɗaga ƙafa akan amfani da hannu saboda na ga idan hannun bai warke ba ina ji ina gani akwai motsa jiki na hannu da zan daina yi wato ah barbell curls. E curls na barbell ba zan samu ina yi wa saboda a lokacin da na murɗe hannun nan to ina jin ciwo ina jin zafi. To na dumbbells ma ba zan yi ba amma sai dai na dumbbells wanda zan iya yi ba tare da ya yi waj hannun fama ciwon ba shine hammer curls. Idan na yi hammer curls to wannan ba matsala. Abun da yake taɓuwa yake fama bai wuce kaso biyar ba in ya kai a cikin ɗari. To ka ga ke nan ah an samu sauƙi. To amma dai da na gane cewa idan na ci gaba da yin yanda nake ba zan samu waraka ba sai na ce kai bari na tsaya kawai. Na haƙura, na yi jinya, na samu lafiya da kyau sai ya zama na na dawo abun da nake yi da kyau kamar da. Yanzu ka ko yau ɗin nan na yi squatting. E dama dai yake lokacin da hannuna yake lafiya qalau kwanakin ina raba su ne. Rana ɗaya in yi shoulders da ƙafafuwa, kafadu da hannu, kafadu da cinya. Wani rana kuma na yi hannu biceps da baya. Wani rana kuma na yi ƙirji da triceps. To tun da na ji wannan ciwon a hannu sai ya zama na, na haƙura na daina yin curls sai na ɗau lokaci ina yin shoulders, kafadu da ƙirji sai ya zama na ina yi tun da su hannun ba zai lankwashe ba. Straight ne in na riƙe abu haka zan dinga tura shi ba tare da na tamƙwara hannun ba. So baya wani fama wa gaskiya wannan. To amma kamar yadda nake faɗa da na ga idan ban tsaya ba to gaskiya hannun ba zai warke yanda ya kamata ba sai na haƙura kawai na ce to bari in yi abun da ya kamata. Wai hanyar lafiya inji malam bahaushe abita da shekarama n a bi da ta shekara. To abun da daga baya na dawo amfani da shi kenan. Ga shi dai ina jin bakin ciki har rashin yi ga shi har na ɗan ƙara nauyi yau na je na gwada nauyi na. Na ƙara wajen kilo wajen huɗu akan nauyi na a kusan wata uku da suka wuce. To ka gani? To ka ga wannan kaɗai yayi sa abun da zai dinga damuwa. So ah yanzu dai target dina shine zuwa azumi. Idan zuwa azumi bai warke gaba ɗaya ba gaskiya zan ci gaba da ɗaga wa. E in ya so na dinga yin hammer curls kawai tun da shi.

Wannan tambayar sai naji kamar kun yi shi saboda ni tabbas kasancewar a irin gashin Africans, ni ana ganin ina da ɗan gashi sosai. So al'amarin da yake jawo min sa idon mutane. Duk da ina sa shi a hula da sauransu ina ɓoye wa. To gaskiya dai gashi abu ne wanda ni tun ina yaro nake son shi. Tun ina yaro in naga gashi a jikin mutum yana burge ni musamman wanda ya ɗan yi tsayi aka ɗaure shi ta baya ponytail. So ina ganin films ɗin Steven Seagal yana burge ni sosai, yanda ya kama gashin ya kwanta. To amma mu Africans da yake gashin mu afro ɗin nan, a nannaɗe yake idan yawanci mutum zai miƙar da shi wasu inda suke yawanci suna relaxing ɗin shi. To ni kuma abun da ban yarda da shi ba. Ina so in ajiye asalin haƙiƙanin yanda Allah ya min da gashin. Kawai abunda nake yi dai sai dai na taje shi na miƙar da gashin. Wani lokaci, ina sa mai. Ba ma wani lokaci ba ina sa mai. In na wanke na jira ya ɗan shahe sha bai gama bushewa ba dai gaba ɗaya sai in sa mai. Man da nake haɗawa kwanaki kam sun haɗa da man kaɗanya, man zaitun, man kwakwa da alayyadi. To akwai lokacin da wannan sai na shafa su kusan a kai a kai nake shafa. To amma bayan wucer zamani kuma sai na daina da mayamayen suka ƙare sai na daina. Sai na daina ma shafa man gaba ɗaya amma abun da kawai nake yi ina wanke shi a sati kamar sau biyu haka. Eh misali inna wanke ranan Juma'a, in Talata ta zo sai na ƙara wanke wa. To haka nake yi yanzu. To na ɗauki tsawon zamani na daina shafa man gaba ɗaya. Ya zama na kawai sai dai in na wanke ya sha iska ya bushe na taje na ɗaure shi ta baya. Saboda gashin ya ɗan yi tsayi ba laifi. Ina iya yin ponytail. So gaskiya na jima da son gashi. To gashi kuma yanzu shekaru sun tafi hairline ɗin mutum ya fara ja baya ya fara receding. Sannan sanƙo ya fara bayyana a tsakiyan kai crown. Shi ma ya fara cinyewa. So yanzu babban hanyar da nake so in kula da gashin shine in je a yi min hair transplant. Jiya ma nake duba clinics inda suke yi. Na duba a India. Na ga wani clinic daya ake cewa Eugenics Sciences. To suna da, clinic ɗin a wani waje a kusa da New Delhi, Gurgaon. To nan nake targeting zan je. Kuma sun ce grafting inda za a yi ko wani graft idan likitan ne wanda yake da ƙwarewan aiki na shekara ɗaya da rabi zuwa uku to shi ko wani graft rupees ɗari ne. Idan kuma su masana, idan kuma su tsofin likitocin ne wanda su suka fari ma wannan kamfani ɗin wannan clinic ɗin to su suna charging abun da yake rupee ɗari uku zuwa ɗari uku da ashirin. Daidai da yanda su wa'yannan ƙwararrun likitoci masu ƙwarewa na shekara da shekaru ɗin suka tsara suka nema. To wannan ke nan. Saboda gaskiya yanda nake son gashi bana son sanƙo kwata-kwata. Ina ganin in misali Allah yake ya yi ya zama na bazan iya zuwa a yi min wannan hair transplant ɗin ba to kawai zan dinga yin ƙwalƙwal ne ina aske wa don ya zama nan akwai gashi nan babu. Ai munin yayi yawa ai. So ko dai in je a gyara min gashi ya cigaba da fitowa ko ta ina ko kuma in dinga yin ƙwalƙwal. To gaskiya har ga Allah ni ba mai son yin ƙwalƙwal ba ne. Eh ina son gashi. So tun da haka ne ina jira ne wasu kuɗi su ɗan haɗu in sha Allah a cikin shekarar nan zan je sai a, sai a yi min hair transplant ɗin. In Allah ya yarda daga nan zuwa shekara ɗaya na san zan ga canji sosai. Gashi zai fito sosai zai cigaba da girma a duk inda ya fara sussuɗewa ɗin in sha Allah. So a yanzu dai mayamayai da sauransu su nake shafa wa.

Eh lallai, abubuwa da dama suna bani ƙwarin gwiwa, tabbas a wajen aiki. Eh, abubuwan suna nan kala-kala. Eh, wasu sun haɗa da idan aka bani matsayin jagorantar wani lamari na aiki, misali, to a nan, ah idan na ga an saka mutane a ƙarƙashina, da ba ni sulɗanansu a hannuna, to wannan abun tare da ni ba mai son shugabanci ba ne. Wannan abun yana ƙarfafa min gwiwa wajen ganin na sa an ƙure maneji wajen yin abun da ya kamata a yi, abun da ya shafi aiki. Eh, yanzu misali in ya zama na an sa ni a matsayin mai jagorantar aiki, to akwai wasu ɗabi'u da nake tafiya da su, wanda gaskiya waƴen nan ɗabi'un kansu suna bani ƙarfin gwiwa wajen jagorantar mutane. Duk da ba na son jagorantar mutane, amma wannan ɗabi'un da nake amfani da su, sai su ke sa ni nake jin ok ah to, zan iya jagoranci. E, abubuwan sun haɗa da wato girmamawa, mutumtawa, darajtawa, nuna jinƙai da tausayi, da sassauci. To waƴen nan abubuwa ne wanda duk wani wanda zai jagoranci ake buƙata ya zama yana da su, sai kuma uwa uba adalci. Kat kenan. To idan ya zama na, na shiga wannan, an sani a wannan matsayi kuma naga Allah cikin hukuncin shi ya bani dama ina wanzar da ayyuka ta hanyar bin wayen nan ɗabi'u da na faɗa gini a kansu. To ina matuƙan jin daɗi, saboda na san a iya ƙoƙari na ba zan zalunci wani ba, a cikin ma'aikata. Eh, hasali ma, wannan dama ne, ya zama min dama da zan bayyana kai na a matsayin mutum wato me jinƙai na mutane, mai tausaya musu, mai girmama su, mai yi musu adalci da irin waƴen nan abubuwan. To, da na ɗan fara wannan abubuwan sai in ga, mutanen suna ba da haɗin kai fiye da ma yan da nake tunani, saboda sun ji daɗin karramawa, da mutuntawan, da darajtawan da na yi musu. Sai in ga suna ba da haɗin kai kamar ma abun yana nema yayi yawa, tare da ina yi wa Allah godiya, abun yana burge ni gaskiya sai in ƙara jin ƙarfin ince ok Wato in dai zaka dinga yi wa mutane irin wannan mu'amala ɗin to in sha Allahu za ka ga, suna nishaɗi a cikin aikin da kai, suna ba da ƙwazo, suna ba da hankalinsu gaba ɗaya, suna tattara hankalinsu a kan aikin da ake so a cimma. To wannan shi ma gaskiya, abu ne da yake ƙara min ƙarfin gwiwa a kan ƙarfin gwiwa. Eh, sannan su waƴan da suke kula da yanda nake jagorantan su ma'aikata ɗin. Ah ina jin daɗin su ma yanda nake ganin suna ganin lallai na san abun da nake yi kuma ni ba azzalumin shugaba ba ne. Ina kula da haƙƙin ma'aikatan da suke ƙarƙashina, ina darajta su, ina mutunta su, ina jin tausayinsu kuma ina yin adalci a tsakaninsu, idan suka samu saɓani a tsakani, babu batun nuna banbanci. Misali, wannan na fi son shi akan wancan, ko wancan na san shi wannan ban san shi ba, saboda haka, sai ya zama na wajen hukunci na yi son kai, ah babu Wannan adalci ne yake tabbata. Wannan yana daga cikin abun da yake bani ƙima a wajen su mutanen. Eh, kuma ni kai na in naga ina wannan, abun yana ƙara min ƙarfin gwiwa, yana bani ƙwarin gwiwa a wajen na ci gaba da yin aikin da nake gudanarwa, wanda ya rataya a wuya na. Wannan ke nan. To bayan haka, ah idan na tuna cewa ni mabiyin mazhaban Ahlul-Bayti ne, to wannan ma yana sa ni ina jin shauƙi wajen cewa ya kamata na nuna ƙwazona, da amana, da ƙasƙantar da kai, da jinƙai, nuna jinƙai, da tausaya wa waƴan da suke aiki a ƙarƙashina, tare da musu sassauci a al'amura, ba na zuwa da tsanani, ya zama na da zaren sun ɗan yi kuskure ko wani abu na buɗe musu wuta, a'a ina tsaya wa na saurari meye ne yake jawo irin waƴen nan abubuwan.

Ai, wannan tambayan shi ma sai na ji kaman kunyi shi musamman saboda ni tabbas ina yin cinikin tufafi. Eee, ko yau ɗin nan ma a irin online shops inna wanda aka fi sani da Temu. Yau ɗin nan ma na yi cinikin kaya, na yi oda. In sha Allah wannan ba da jimawa ba za su zo. Kuma kafin nan ma wajen sati kusan biyu da suka wuce nan ma na yi odan wasu kaya. Su kan suna makan hanya in sha Allah. Shi wannan da yake yau na yi kuma a cikin wanda nayi yau ɗin ma akwai wanda wai pre-order ne shi kayan bai zama akwai shi ba tukuna. Amma na yi ciniki an na tura kuɗi saboda a gaskiya ina cinikin tufafi sosai ma. Eee, in dai ina da kuɗi to ina cinikin tufafi sosai. Akwai wayanda suke sayar da kayayyaki yanzu misali irin idan kaftani ne, dogon riga da sauransu. Akwai wanda na sani wanda yake ainihin, ah, sayar da yadudduka kama daga gezzina ne. A a, me sunan shi? Irin broaches nan ne. A a. Gasunnan dai kala kala sai dai dai yake ni ba wai mai bin kawai masu tsada bane. Kawai dai waɗanda suka min kyau ne in sun zo a masu tsada to yauwa shi ke nan. Akwai wani ma wai voile shi ma ba wai tsadan shi ba ne yasa. Design ɗin shi ne ya min kyau. Shi ma na sayar guda biyu an ɗinka min. Eee, so ina da voile guda biyu sai kuma wancan ko gezzina ne sunan shi ko me ye ne? Ina ji dai babu wancan. Amma dai akwai yaduna masu kyau. So duk na samu na ɗinka kaftani dogaye da su. Duk da dai a cikin tufafi na har yanzu ba ni da babbar riga. Babbar riga rabo na da shi tun ina primary school ba zan taɓa manta ba lokacin da babana za mu je sallar idi aka ɗinka min na saka muka zauna da shi a gaban mota saboda irin Land Cruiser innance akwai wajen zama na ƙaramin mutum haka. To sai zaman nan mun zauna da shi a gaba. Haka muka je, ah, masallaci aka yi idi muka dawo. To tun bayan wannan babbar riga ba zan iya tuna yaushe na ƙara saka babbar riga ba gaskiya. Na manta. Ina iya sani na dai ban ƙara saka wa ba. To shi ke nan ana na ana nan tafiya tayi tafiya ya zama na taste ina irin kayayyakin da irin aikin hannu da ake yi yana girma. Ina ƙara gane abubuwa masu kyau. Har ya zama na dai na bar ƙasan na je wani ƙasa. A cikin idona ya ƙara buɗewa kan yanda ake gane kyan kaya. Wani abokina da na zauna da shi ya buɗe min ido wajen sanin kaya da suka dace da yanda ake haɗa su, su dace su yi kyau. So ko da na dawo ƙasan to na dawo da wannan buɗewar ido da sani. Saboda haka sai ya zama in zan ɗinka kaya ina lissafa wa sosai ta yanda zai hawo, aikin hannun ya hau kan kayan, aikin hannun kuma ya dace da hulan da za ka saka da zan sa. Sai ka ga mutum ya fito fes fes abun sha'awa, gwanin sha'awa malam. A irin haka ne kwanaki ba zan manta ba shekara biyu da suka wuce da Sallah na sa irin wannan kayan irin wannan tufafin. Wani ya ganni. Wani ya ganni ya ce ka, kai ba mace ba ce amma zan gyama ka yi kyau a kayan nan. Ya ce Allah ko to ina godiya saboda tufafin na haɗa shi da kyau ta yanda abun gwanin sha'awa malam. To komai ne yayi dai dai da dai dai. Na auna komai yayi dai dai da dai dai. Hulan ne, kalan kaftani ne, kalan aikin da yake jiki ne. Ina tuna wannan kayan brown ne wai ruwan ƙasa ne. Ruwan ƙasa mai duhu duhu ja ja ja ja haka. Irin wannan tufafin ne. To bayan wannan, ah, akwai kuma wani haka shi ma. Shi kuma yadukan dai ban san sunan su takamaimai ba amma dai shaddoji ne masu kyau. Saboda haka.

Wannan shi ma bangare ne wanda zan iya kwana ina magana a kai. Saboda gaskiya akwai kiɗi da nake nishaɗantuwa da su. Ahhh kason-- kashe-kashen kiɗi guda uku haka zuwa huɗu. Amma kuma yawanci wayanda nake sauraro masu mawaƙan ba su da yawa 'yan kalilan ne. Misali a matakin farko ina sauraron kiɗan reggae. A mataki na biyu ina sauraron rap hip hop. A mataki na uku ina sauraron pop. To a cikin wayannan kashe-kashen kiɗi, wanda suke ƙarƙashin-- mawaƙan da suke ƙarƙashin wannan irin kiɗin gaskiya ba su da yawa wanda nake saurara. Don yanzu misali shi reggae, ka ga wanda nake saurara na farko Bob Marley ne. Bayan Bob Marley sai ɗan shi nan Damian Marley. Ina jin waƙoƙin shi, ina jin kiɗan shi. Sannan akwai Julian Marley ma shi ma ina jin kiɗan shi a reggae kenan. In ka zo hip hop kuma ina sauraron Tupac, Nas, Ice Cube, ahhh Biggie, DMX da dai irin wayannan ba su da yawa dai. Ina sauraron su. Wasu ko wanne da akwai dalilin da ya sa nake sauraron su. Wasu suna kama, wasu kuma ko wanne da akwai irin nashi ahhh style ɗin. Yanzu misali shi Bob Marley ahhh yana misali abun da kuma yake, abu ne wanda ake samu a cikin dukansu gaba ɗaya wanda na lissafo wannan. Ban da biyu daga cikin su haka. Shi ne akwai ruhi na wato ƙwatan 'yanci daga zalunci, daga azzaluman shugabanni da neman tabbatan gaskiya da adalci a doron ƙasa. To wannan kam akwai shi a cikin kiɗin Bob Marley da irin su Damian Marley a reggae da irin su Julian Marley. Duk da shi Julian Marley wasu waƙoƙin kiɗan shi kaɗan ne nake ji. In ka zo hip hop kuma wanda yake sama a wannan imba ma shi ne gaba ɗaya sama a cikin wayannan guda uku ba. Shi ne Tupac. Tupac mutum ne wanda yayi, yayi ɗan rayuwan da Allah ya ba shi. Yayi ta yana neman ƙwatan ƴancin baƙaƙen mutane da suke Amurka. A daidai lokacin da akwai abun da ake kira da launin nuna launin banbancin fata. Ya sa ana kassara baƙaƙen mutane, ana zaluntansu da sauransu. Sai ya zamana Tupac yana magana a kan irin wannan. To ka ga Nas ma haka. Shi ma Nas shi ma yana irin wannan maganganu kuma shi Nas shi lyrics ɗin shi ne rhymes ɗin shi wato suna wani mataki ne wanda ahhh wato they are very intellectual. Abubuwan da yake faɗa da yin da yake rhyming. Shi ma Tupac yana da wannan rhymes amma na Nas gaskiya yana gaba. Ka ga Ice Cube ma haka. Ice Cube shi ma yana faɗin gaskiya, yana faɗin matsalolin sosai al'umma da ya kama da maganan facewa ya kamata lalle a kawo gyara. In aka cigaba tafiya a haka to gaskiya ba za ta haifi ɗa mai ido ba. To in ka zo ɓangaren pop kuma banyi magana a kai ba. Shi kuma Michael Jackson nake ji zunzuru to. Kiɗan Michael Jackson nake ji a pop. Ina jin waƙoƙin Michael Jackson sosai saboda shi kuma ahhh yana taɓa abun da ake to ban san me sunan emotion da Hausa ba. Eh shi waƙoƙin shi akwai emotion a ciki. Haka ma na Tupac. Tupac akwai emotion, akwai passion sosai. Za ka ji wutan emotion da passion suna kunnowa a cikin jikinka. Saboda irin abubuwan da yake faɗa. Eh daga zuciya ne abun yake fitowa. Sai ka ji ya kama zuciyar ka kaitsaye. Dama duk abun da ya fito daga zuciya haka ne. Yana tinkaran zuciya ne kaitsaye. So wannan dai kenan a taƙaice. Dama na ce muku wannan zan iya na yi ta magana a kai.

Aaa! Wannan tambayane mai muhimmancin gaske. Tab, ai mu a duniyar Musulunci musamman mu mabiya mazhaban Ahlul Bayti, lamarin maƙwabtaka, dangantakar maƙwabtaka, babban al'amarine wanda ya girmama matuƙa. Al'amarine wanda na taɓa ganin wani hadisin annabi SAW da wasu suke cewa su tsabar yadda sukaji annabi yana maganar hakkin makwabtaka hakkin makwabci saida suka ɗauka idan ya mutu maƙwabcinsa yanada gado aciki. Ma'ana idan maƙwabcin mutum ya mutu to maƙwabcinsa yanada gado a kanshi. Haka suka ɗauka saboda yanda annabi yake yawan magana akan haƙƙin maƙwabtaka. Maƙwabtaka ba ƙaramin lamari bane. Shifa maƙwabci fa tamkar dangi ne fa. Tamkar dangi ne saboda kuna zama a waje ɗaya, kuna ganin juna kusan kullum, kuna cuɗanya koda bakwa wani haɗuwa. Kasancewar muhalli ya haɗaku a waje ɗaya to wannan yana haifar da danko na zumunci mai muhimmancin gaske wanda ya kamata mutum yai iya ƙoƙarinshi wajen inganta wannan wato zumunci ɗin ta kowane hali wanda yake halas. Eh, saboda gaskiya mu a gidan annabta an nuna mana muhimmancin haƙƙin maƙwabtaka wato babban lamari ne. To ai dai kun ji abun dana faɗa wasu sukace sun ɗauka da suka ji annabi yana ta faɗa maƙwabci yana da gado to wannan shi ne shugabun mu. To haka sauran al'umma dasu Sayyida Zahra alayhi assalam. Yanzu kaga ita irin Sayyida Zahra alayhi assalam in tana addu'a ma sai taiwa makwabta kaf tukunna take sa kanta. Ka gane wani muhimmanci anan data bayar wa wannan lamari. Saboda haka abunda yasa nake faɗin wannan don ku gane yanda nasan muhimmancin, ah, dangantaka da makwabcina yake. Kuma sai ya zamana by chance, sai ya zamana ni makwabtana kiristocine. Ni ne kaɗai musulmi a cikinsu. To wannan abune da yake ƙara nuna lallai dole na fito da ɗabi'u na gargarru masu kyau wanda zai sa suyi idan ma dai basu yi sha'awar musulunci ba dai suji kai wannan yayi daban da musulmai da yawa tunda shi wannan musulmine wanda yake bin tafarkin Ahlul Bayt. Dama akwai wannan banbancin. Eh, saboda haka akwai girmamawa sosai tsakanina dasu. Muna zaman lafiya sosai. Idan kirismas yazo su dafa abinci su bani dukansu. Su bani abinci da abin sha. New year ma yazo sabon shekara ma yazo nanma suka bani. Akwai ɗaya daga cikinsu data biyu da suka bani. Suka bani ɗayane, biyu sun bani biyu basu bani ba. To, inda basu bayar ɗin ba wata kila basu yi girkin wannan murnar sabon shekarar bane amma koma meye ne dai? Kaga dai sun bani na kirismas kuma muna zaman lafiya. Kullum da mun haɗu zan gaishesu zasu gaishe ni. Suna da 'ya'ya yara ƙanana. Yaran suna sona ina sonsu. Eh, muna mu'amala dasu sosai gaskiya dangantaka na dasu makwabtana dangantaka ne mai kyau mai ƙarfin gaske. Haka nima idan Sallah yazo duk da ba wani girki nake yi ba ina ware wasu kuɗaɗe naje na sayi kayan sanyi, abubuwan sha da wasu snacks dai wanda dai zai nuna eh lallai fa inaso wannan dangantakar namu ya ɗore. Eh, zaman lafiyan nan inaso ya ɗore saboda haka duk da bazan iya girkin da zan ciyar dasu ba to na sanyi ya wajaba a kaina nima na faranta musu kamar yanda da kirismas yazo suka tuna dani suka bani abinci mai kyau. To haka nima in Sallah yazo ko Maulidi duka in suka zo ina ainihin, ah, basu sai dai Maulidin daya wuce gaskiya guda ɗaya nabawa acikinsu saboda wasu 'yan dalilai haka da baza a rasa ba. Eh, amma yanzu in Allah yakaimu sallah dukansu insha Allahu zan kai musu sannan natuna musu irin ƙoƙarin da suka yimin a kirismas da sabuwar shekara.

Take, nan ma kun yi tambaya mai muhimmanci wanda wannan tambayan iya amsa ta shine abun da yake nuna mutane sun san ƙima da darajan lafiyarsu ko ba su sani ba. Ee, gaskiya research da yawa sun tabbatar da wa to shi zaƙi fa. Yanzu misali an gano a research cewa zaki ya fi alaƙa da ciwon zuciya fiye da, ah abun nan. Fiye da kitse. Da research da akai ta yi baya yana ta nuna kitse wato cholesterol ya fi wa zuciya illa a kan komai to amma yanzu da yake abun bunƙasa yake an gano cewa ainihin zaƙi ya fi cutar da zuciya a kan ma kitse. To ka ga wannan ba ƙaramin haske ne ya bayyana ba, ba ƙaramin haske aka samu ba. Saboda haka gaskiya shi zaƙi in ya wuce na ƴaƴan itatuwa da na zuma to duk da su ɗin ma fa. Ba wai mutum zai yi ta ci ba ne. A'a, zaka auna ne. Da yawan da ya kamata ace jikinka zai iya ɗauka ba tare da ya cutu ba. Misali yanzu ba kayan itacen da ya kai dabino zaƙi. To kada mutum ya ɗauka tun da an ce kayan itace ne natural ne organic shi ke nan zai yi ta ci. A'a, akwai iya gejin da za ka iya ci. Misali wasu suna magana ah ƙwaya ko biyar ne ko shida ne a rana. Shi ne abun da mutum zai iya ci ba tare da ya zamana ya tashi sugan da yake cikin jinin shi ba. To shi kuma gishiri shi ma sai yayi yawa ne yake da matsala. Ee gishiri in yai yawa yana da matsala gaskiya. Amma dai shi da yake yanayin shi ma ba zai bawa mutum daman ya ci shi da yawa ba. Aa, to in sha Allahu ba a cika samun matsaloli a dalilin cin gishiri ba. Saboda ƙarfin ɗanɗanon da yake da shi, yana da ƙarfi a harshe saboda haka kaɗan sama-sama mutum yake amfani da shi ka gani. Saboda haka idan batun wanda mutum ya fi so ne a ɗanɗano, zan ce muku na fi son zaƙi tabbas kai tsaye ma. To amma kamar yadda na faɗa bincike yau wa bincike ya tabbatar da cewa lallai zaƙi abu ne abun gudu. Saboda shi zaƙi yana kawo cututtuka na zuciya, na magudanar jini da sauransu da su abun da ake cewa alzheimer's. Yanzu misali bincike ya tabbatar da cewa masu alzheimer's su ne masu, diabetes kashi na uku wato wanda ake cewa type 3 diabetes. An ce kai tsaye wanda yake da alzheimer's to type 3 diabetes ne. To ka ga dai in mutum ya san alzheimer's kam ya san ai tashin hankali iya tashin hankali wannan ciwo ne fa da za ka manta da kanka. Ee, kaman tamkar ba ka nan ka ɗimauce kawai gaba ɗaya. Haka mutum zai ci gaba da rayuwa. To ka ga wannan bala'i ai ya kai bala'i. Bala'in da zai sa a ce cutar da zai sa a ce ka manta kanka da kanka. Wato fa mutum ya zama tamkar mahaukaci-mahaukaci kenan ya ɗi, ya ɗimauce to Allah ya tsare Allah ya kiyaye. Saboda haka shi zaki yana da daɗin ɗanɗano a harshe amma fa in yayi yawa kuma yana da matsala a jiki gaba ɗaya. Yanzu ko diabetes misali, ka gan ka fiya shan zaƙi, za ka ainihin cutar da jikinka sosai. Ƙwaƙwalwa ma ita ma suga in yayi yawa sai a hankali. Eh, so ina son zaƙi amma ni gaskiya zaƙin da nake sha nake ci kai na natural organic ƴaƴan itatuwa ne. Ba na shan kayan zaƙin nan, ni zan iya yin watanni tukuna sai in sha coke sau ɗaya. Ee, haka abun nawa yake ko maltina. Saboda da zarar na fara jin sha'awan abubuwan zaƙi-zaƙi sai in tuna da ruwa mai sanyi. In na sha ruwa mai sanyi to shi kenan yana kashe duk wannan kwaɗayi kwaɗayin da nake ji.

Wannan tambayar ya ba ni dariya amma kuma ya burge ni. Wato kallon madubi abu ne wanda yake da asali gaskiya. Abu ne mai asali. Wasu suna laƙanta asalin da abu mara kyau wanda ba nan bangaren na ke ba. Wasu kuma suna alaƙanta shi da tsafta, da kula da kai, da damuwa da can jiki da sauransu. To a matsayina na musulmi masu masaban Ahlul Bayti, abin da zan fara gaya muku shine annabimu, annabimu ɗan gaye ne na ƙarshe. Eh saboda haka shi ba a raba shi da madubi. Yana da madubi, da mataci, da asuwaki duka, da turare yana tare da su koyaushe. To wannan shine alqiblanmu saboda haka muna ɗaura abubuwanmu akan wannan tafarkine na koyi da shi. Saboda haka gaskiya ni mutum ne mai duba madubi sosai gaskiya saboda na damu da yanayin yanda nake. Ina so na dinga inganta yanayin yadda kamanni na suke. To hakan ba zai yiwu ba sai idan mutum yana da madubi. Madubin nan shine zai nuna ma haqiƙan yanda kake, ya nuna ma inda kake bukatan ka gyara. Eh gyaran ko ko ne, gyaran kala kala ne. Akwai gyaran da na gashi ne misali wani gashi misali muce gashin baki. Gashin baki ya fara shiga bakinka, kaka zaka gyara shi. Ko kuma a kasumbanka ya fara yin yawa ya fara tashi zai cika ma fuska ya kamata ka gyara shi shi ma. Irin wannan abubuwan. A hakwaranka ne misali musamman mutum yana shan shayi yana buƙatan ka dinga bibiyan hakwarin shi. Mashayin shayi da mai cin kayan zaki zaki haka dole dinga bibiyan hakwarin shi saboda wannan abubuwa suna rina hakwara. Eh haka idonsu gashin gida duk dai kana so dai ka zama fes fes gashin kanka matsayin kan namiji kaga ka taje shi ya fito da kyau. Sannan ka zo bangaren kaya wannan a fuska ne ne magana. Haka in ka zo bangaren saka kaya to shi madubi shi zai nuna ma musamman idan madubin babba ne yana ɗauke da zaka iya ganin tsayin kanka gaba ɗaya, jikinka gaba ɗaya. Musamman in ka sa kaya, ka sa tufafi kama daga dogayen kaya kaftani zuwa riga da wando zuwa takalma ma in ka kama a wajen zakayi iya sa takalma. Zaka dutse kar ƙyam ka duba ka ga yanayin yanda ka bai yanayin da ka fito. To gaskiya shi madubi aure wanda duk mumin ya kamata ya ce yana da shi a ko da yaushe saboda kula da kai, kasancewa cikin tsafta da kyawun gani. Eh saboda haka ni gaskiya a rana indai zan fita daga ɗaki zan fita daga apartment dina a sai na duba madubi. Musamman da yake ina ɓoye gashina haka. To ina ɓoye wa ta yanda ba zai rufe min goshi zan sa hula. Ta yanda hulan ba zai sa min ah ba zai sa na rufe goshina ba na dinga jin zafi da yake ina da yawan zufa. In na rufe goshina zan dinga zufa. Saboda haka zan rufe saman gashin ne wajen goshina yana buɗe da gefe gefe. Wajen goshina yana buɗe da gefe gefe. Saboda haka a nasan yanda nake yi na ɗan baya na gashi kaɗan. Tare da kuma kasancewar gashin shi ma ya fito fes fes. Shi ma in na leƙa ta madubin ina ganin a yanayin da gashin yake yana buƙatar gyara dai ko da sauransu. To haka tufafi in na sa kaftani misali idan kaftani ne in zan sa hula sai na sa hula na ya ta duba hulan na ya zama na ya zauna yayi dai dai da kayan da zan sa saboda kar a samu bambancin kalan kaya, ko na aiki da hula abin bakin gani. To wannan ka ga duk sai kana kallon madubi ne zaka gani abubuwan saboda haka ina duba madubi a kan.

Ta nan kam na ji kunya. Gaskiya da cokali nake ci. Tabbas. Kuma shi ci da hannu ya samu asali gaskiya abu ne mai tarihi sosai. Cin abinci da hannu ba. Za ka samu har ta yau a zamanin da muke na kasancewan cokali ya mamai ko ina. Still akwai wanda za ka ga suna ci da hannu saboda al'ada da sauran su. Musamman irin Indiyawa da Larabawa. Na kan ga musamman Indiyawa ina ganin suna cin abinci da hannu. Sai wasu daga cikin Larabawa. Amma ni kam gaskiya akwai dai lokacin da ina cin tuwo ni ma da hannu. Abun yana burge ni, yana ban sha'awa. Sai na ce to tuwo ne zai ci da hannu. Ina cin tuwo da hannu. To sai ya zama na shima shi nau'in ɗan lokaci ne zan yi kafin na haƙura na dawo ci da cokali saboda sabo, sabo, sabo tukyan ma wani jima lambar haushi. To mutum ya jima yana amfani da cokali a kai a kai. Hatta a tuwo ma a da. Duk da shi tuwo a ɗabi'a, a al'ada ana cin shi da hannu ne. To ni yanayin yadda na taso gaskiya sai ya zama na da cokali nake ci. Kuma sai ya zama na hakan ya ɗauki tsawon lokaci. Ina yin hakan a tsawon lokaci. Saboda haka yayi tasiri a tattare da ni matuƙa. Ta yanda indai tuwo ne da ya kamata ma mutum ya ci da hannu. To da cokali yake ci balle kuma shinkafa yadda take a wawarren nan a wargaje. Abun da yake ban mamaki shine yanda nake ganin Indiyawa da Larabawa suke iya ci da hannu. Abun yana ban mamaki. Yanda suke iya tattare shi. Kaga ya tattare, ya tattare sai loma kawai ya jefa. Abun yana burge ni, yana ban mamaki. Dan yana ganin ba zan iya ba. Amma wataƙila ranar da na sa a rai na misali na ce ka yi sai na yi. Ai zan ga yanda suke ne a yi. Mutum zai koya da wuri ai. Indai ka kalla ka ga yanda suke to abu ne mai sauƙi. Kawai dai za ka ɗan yi fama ka ɗan a matsayin ka na ɗan koyo. Wannan normal ne. Wannan ba matsala bane. Kafin ka ɗauka da kyau. Wannan kenan. So ban san ko zuwa nan gaba ko zan dawo ci da hannun ba. Duk da dai gaskiya a ɗan wasu suna na anya kuwa, anya. Kuma abun ban bashi muhimmanci ba ta yanda misali a rai na zai ciwa. Dole sai nasa hannu a wannan abun. Kwakwalwa na baya bani wannan karatun. Da kamar kwakwalwa na yana bani ne yau. Wato shine zan ainihin. Wato mayar da hankali a kai na ga lallai dole fa sai na fara sa hannun nan. Amma gaskiya bayan haka ba zan iya ba. Abubuwan da nake ci da da hannu abubuwa ne waɗanda sun fi sauƙin mu'amala da hannu. Misali irin misali irin roti ɗin nan. Abincin Indiya wannan. Ka ga shi dole da hannu za ka ci. Tun da wani burodi ne misali ne lefe lefe. Kuma dole za ka gutsura shi ne ka sashi a cikin romo romo haka. To ka ga wannan cokali ba zai yi ba. Dole hannu za ka sa. To irin waɗannan ne su ina ci da hannu. Akwai wani abu ma tosai. Shi ma ka ga hannu, hannu ne yake ainihin. Wato iya sarrafa shi. Da tosai da roti tabbas. Duk na ci su da nake Malaysia. Kuma duk da hannu nake ci. Amma shinkafa hakan da hannu a haka ma irin su shawarma shi ma ka ga da hannu ne. Haka pizza shi ma da hannu ne. To irin waɗannan abubuwa ne nake iya ci da hannu. Amma aka zo wajen hatsi, shinkafa balle taliya tab. Ai za su mayar da mutum wato kamar jaririn da aka haifa yau. Jaririn da shan nono, nono kawai ya sani. To haka kai ma za ka kawai cokali ka sani. Wanda hakan gaskiya ba tayi biyi ba. So gaskiya dai na fi ci da cokali kawai a taƙaice.

Eh, tabbas wayana ina ajiye abubuwa a ciki amma dai bai cika ba gaskiya. Eh, ina ji kuna nufin wayana na cika da ajiya ne? Ina ji shine tambayan da kuke. To har yau ɗinnan dai gaskiya wayana bai cika da ajiya ba. Abun mamaki kuma yana yawan ɗaukan hotuna. Kuma hotunan suna da girma. Megabytes ne. Megabyte huɗu, megabyte biyar, megabyte shida haka dai. Akwai inda bidiyo ne. In bidiyo ne ma shi yana kai wa ɗari da wani abu ne, eh, capacitin da yake ci. To ina da irin wayannan amma duk da haka ina ji har yanzu abun da naci ina ji a wayana bana jin ya kai rabin abun da yake na ajiya ɗin. Eh, kuma alamu sun nuna zai yi wuya na iya cikawa saboda, ai dama ni manyan abubuwan da za su iya cika min waya gaskiya hoto ne, sai ainihin bidiyo ɗin, bidiyo ɗin da kuma wasu to ka ga documents kuma su dama text ne so ba su da nauyi. Su 'yan megabytes ne kaɗan. To a takaice dai hoto, hotuna sune manyan abubuwan da suke ci min wajen ajiya gaskiya. To amma su ɗin ma duk da haka har yanzu na gagara cikawa. Bai cika ba. Ko da yake wai na gagara kaman ina ne ma na cika bai cika ba kai? Eh bai cika ba. To yanzu dai ya zama na dai hotunan ina, ina yin, eh kwanaki ban ɗauki hoto ba. Musamman da yake hannuna dinnan naje injury. Akwai abubuwa da dama na ɗaga nauyi da ba na yi. So wannan abun shi ne ya taka min birki wajen ci gaba da ɗaukan kaina hotuna. Amma lallai ina ɗaukan kai na hotuna sosai. Kuma da su nake ganewa nake gane matakin gina jiki da na kai. Da inda nake buƙatan rage cin wasu abubuwa, in ƙara cin wasu abubuwa. Irin waya nnan abubuwan dai. To shi ya sa nake a yawan ɗaukan hoto. Bidiyo kuma ina yin bidiyo ne idan ina so naga hakikanin yanda jikin nawa yake, eh, in real time. Eh, to wannan ma yana saka wa. Sannan sai meye ne ma nake so na ce? Ah, yau wa ina ajiye wasu bidiyoyi na nishaɗantarwa haka da na ilimi duka. Eh, amma dai a yanzun nan nisha-- na nishaɗantarwan yafi yawa gaskiya a cikin yan kwanakinnan. Don ina tunawa na ajiye bidiyo wajen uku. Duk na nishaɗantarwa ne masu ban dariya. Su na nishaɗantarwa sosai. Don akwai wanda ma cikinsu kullum kafin na kwanta sai na kunna na saurare shi. Na gani na saurare shi. Eh Abun zai baku dariya amma yanayin nishaɗantarwan ne yake haka. Kuma da yake ina da irin issue na insomnia da waye waye. To abubuwan da za suyi lightening mood ɗin mutum musamman dabda zai kwanta suna taimakawa sosai. Eh, wannan ke nan. To a yanzu dai yanda na ga yana tafiyan hawainiya wajen kokarin cika wayan nawa. To gaskiya in zan ƙara shekara daga yanzu zuwa gaba ba lallai na iya cikawa ba tun da yanzu wayan shekaran ta wajen biyu. Amma ina ji har yanzu ban ci rabi ba. To ka ga wannan yana nuna ma eh, lallai ni ba mai yawan ajiya ba ne. Saboda abubuwan da suke da ɗan dama kaga akwai karatuttuka na audio. Na tuna ma akwai karatuttukan fikihu na Maslahan ahlul baiti na Malamai daban daban. Amma duk da haka wayan ba ta cika ba. Akwai space har yanzu. Akwai sarari. So ban san zuwa gaba ba dai maybe ko nan da shekara wataƙila. Wataƙila nan da shekara, wataƙila ya cika ko nan da shekara biyu. Musamman da yake ina ga inna gama tura abubuwa na audio da nake buƙata kusan na tura komai. Saboda haka ina ganin zai yi wuya na iya cika wayan na nan da shekara.

Toh! Lallai wannan tambayar, wannan tambayar da faɗi yake, ai ya danganta da irin aikin, da lokacin aikin, da inda ake aikin. Wa innan abubuwan su ne suke nuna wane irin kayan aiki ne za a yi amfani da su. Ya banbanta. To da yake mutum yana yin abubuwa da dama, ah, ambato kayan aikin shi ma zai fadada abun. Saboda mutum yana taɓa na ya taɓa can, ya taɓa can, ka gani? Toh kenan, ah, sai mutum ma yaɗan taƙaita irin bayanin da zaiyi domin idan ba haka ba, to mutum zai yi ta bayani daga yanzu har wayewan gari bai gama ba. To kaga kenan sai mutum ya duba, a kusa da nesa abubuwan da ya fi amfani da su, wanda kuma suka fi muhimmanci. Duk da yake duk su na da muhimmanci, akwai wanda sun fi wasu muhimmanci. Kai ba ma haka bane. Ko wanne da muhallin shi kawai. Ko wanne da muhallin shi. Yanzu misali in ka zo ɓangaren, ah, abun da ya shafi kafintanci. To ka ga ɓangaren kafintancin nan misali ana amfani da zarto, ana amfani da guduma, ana amfani da ƙusoshi misali, da katako, daidai da dai irin abun da kake bukata. Eh. Yanzu misali kwanaki an zo an gyara min abun da nake ɗaga nauyi. Ya, yaɗan samu matsala, sai na kira kafinta. To da kafintan ya zo, dama wani abu ne da yake binne a ƙasa. Eh wannan sun fara ci gara, sun fara ci. Saboda haka sai ya taho da wani katako mai tsayi, ya taho da zarton shi da guduman shi. Ya face wajen da garan suka ci. Ya face da wani katako mai kyau. To a lokacin ma wani kayan aikin da ya so ya zo da shi, ya sha'afi shine baƙin mai. Saboda su wannan gara din, in ana so kada su ƙara cin abun mutum, ana sa baƙin mai a ɗaure. Bayan an sa baƙin mai kuma a ɗaure da leda domin kar su shiga ciki su ci. To ko da ya gama aikin da akan zo na ƙarshe mayar da shi cikin rami sai ya, sai ya ce a kawo leda a sassaka wa ƙafafuwan. To sai daga baya tuna ya manta bai zo da baƙin mai din ba duk da munyi magana kafin nan. To wannan kenan. To in ka zo ɓangaren, ah, misali sauke fina-finai a yanar gizo. To ni da yake nafikallo a screen babba, ina amfani ne da kwamfiyuta naura mai ƙwaƙwalwa na kanchinya laptop kenan. Ina amfani da ita sannan a cikinta ina sauke wasu abubuwa da ake cewa torrent. To wannan torrent in ta nan nake sauke fina-finai. Eh. Irin fina-finai da misali ina jira su fito kuma ina jira su fito da quality mai kyau. To wannan sai ina jira, ah, ya fito da quality mai kyau sai na yi amfani da, sai na yi amfani da shi naura mai ƙwaƙwalwa na kan chinya da kuma abun nan. Da shi wannan torrent in sai in sauke shi fim ɗin ko fina-finai. To wannan ke nan. Haka in ka zo wajen ɗaga nauyi kuma, shi kuma nan abun da nake amfani da shi tun da ba, ba standard ne na gym na duniya ba. Irin makeshift abubuwa wannan ne. Sai ya zama na a cikin barbell, barbell ɗin ne ƙarfe kaɗai. Su sauran nauyin ɓangare-ɓangaren da siminti ne da ƙasa da duwatsu ake hada su da yashi, ka gani? Da shi ake yin barbell. Da shi ake yin dumbbells. Eh wannan ke nan.

Lallai fa. Wato lokaci kenan shi lokaci bai bar ko mi ba. Eh, akwai lokacin da, da jumawa lokacin 2010, 11 ina amfani da wani waya LG irin mai keypad ɗinnan ne. So ana ci maka, ana ci maka zuwa Malaysia ya kamani. Da naje Malaysia ana-nan ana-nan still ina amfani da wannan wayan sai na, sai ya zama na, zan yi smartphone mai kyau na farko na kamfanin Apple, iPhone kenan. So a lokacin abin da ya faru akwai wani shi ya samu iPhone ɗin ne irin abu wai kaman competition ne aka yi ina ji ya same ta. To da ya same ta sai ya zama na shi ba mai son iPhones ba ne. Shi ya fi son Android phones. Saboda haka bazan taɓa mantawa ba muka haɗu a cikin wata mota, ya nuna min waya muka yi cinikin kuɗi, ya nuna ka kuɗin da zan bayar. Ni ma na ce to. Tun da dama ba son ta yake ba ni ma zai min rahusa. Ina tunawa na siye ta ko Ringgit dubu ɗaya da ɗari biyu ne. A lokacin ka canza wajen naira wajen dubu sittin kenan. Shi kenan da na karɓi wannan wayan na yi ta amfani da ita har dawowa na Najeriya. Na ji daɗin wayan sosai. Da na dawo Najeriya ina amfani da ita, ina amfani da ita sai ta samu matsala. Da ta samu matsala aka haɗa ni da wani mai gyara. Ashe mai gyaran nan ba ƙwararre ba ne, ɗan taɓe-taɓe ne. Yaje ya taɓa min screen ɗin ya bulloƙo abun taƙaici malan. Rai na ya ɓaci kuma kafin ma ya mana aikin sai da ya yi ta ja mana rai. Abun da ya kamata ya yi shi a 'yan kwana ɗaya, biyu sai da ya ja mu rai kusan sati don har sai da muka yi tunani naɗe shi ma. Ma'ana a kira mishi ma'aikata su tafi da shi su hukunta mana shi tukuna sai ya fito da wayan. Ko da ya fito da wayan ya yi mata lahani saboda bata koma flat ta rufu da kyau ba. Wani ɓangare ya bulloƙo. To in da ma na ji kunya akwai wani dama da ya tura min kuɗin shi a kan in saya mishi waya iPhone. To sai na yi amfani da wannan kuɗin na ce to shi kenan kawai zan bashi nawa iPhone ɗin. To da na tura mishi iPhone ɗin sai ya ganta ya ce kai gaskiya shi fa wannan ba ita bace ce iPhone ɗin da muka yi alƙawari da shi na ce to gaskiya ne. Da yake ni ma na san magana haka ina ce mishi gaskiya ne to ya dawo da ita. Har ya zama na na sayar da wani sa nawa. Saboda ai na san yana da gaskiya. So da na sayar da sa ɗin nan sai na samu na mayar mishi da kuɗin shi ya ce gaskiya shi da wannan wayan gwara a mayar mishi da kuɗin shi na ce to shi kenan. Da Allah ya jira zan sayar da shanu na. To ina tuna ko da na sayar kuma ya nuna rashin jin daɗi yace ai ba sai na yi haka ba ai. Wato irin yana nuna ko a hankali zan iya biyan shi ɗin nan. To amma ni da yake na san nauyin bashi ban tsaya wani ɓata lokaci ba. Na ga da bashi ya zamana yana ta bi na ina da sa gwara na sayar da sa ɗin na biya bashi. To abun da ya faru kenan. To da na ci gaba da riƙe wayan dai waya ta ƙara fadawa cikin ruwa sai ya zama na chargenta, charging point ɗinta ne ko meyene gaba ɗaya ya samu matsala dai ina ji charging point ne. Sai aka haɗa ni da wani ƙwararren mai gyaran iPhones. To shi ma dai yana duba, yana dubawa har ta zama in aka sa a caji sai ta dinga zuƙewa. A takaici dai wayan nan dai na in taƙaita mu dai haka ina ji ina gani na rabu da ita na barwa shi sunan shi Isa na barin mishi ta. To daga lokacin ne na waiwayi Android na dawo amfani da Android phones. Wato musamman kamfanin Tecno. Kamfanin Tecno ɗin nan ne shi ne na dawo amfani da shi. Ina nan, ina nan ina ji wancan Tecno nawa ne na manta suna model ɗin ma. To.

To, ai wannan tambayan na ku shima na ji kaman musamman kun yishi saboda ni, ai, ni da baccin rana wato, kaman gabas da yamma ne. Ba na baccin rana. Tun ina yaro ina tunawa, wasanni da sauran su kaɗai da suke raina, ba za ma su bari, wai na shagala da bacci ba. Ina, kuma haka hatta na girma haka abun yake. Inda kawai nake baccin rana idan ya zama na, ban yi bacci da daddare ba har gari ya waye. To in haka ya faru, a wancan lokutan, na kwanta da safe, bayan rana ta fito ko ince da rana ne, da rana misali ace na kai ƙarfe sha biyu ban yi bacci ba. Tun daga sha biyun daren jiya, ka ga awa sha biyu kenan. To, a irin wannan lokutan ne nake yin bacci, a baya. To amma, da nake yarinta kuma in ka ga na yi bacci da rana ko ba ni da lafiya, ko nai wani irin mugun aikin da na gaji, dan ina iya ƙirga bacin ranar da na yi, saboda, ina tunawa akwai wani rana ba zan taɓa mantawa ba. Na dawo daga makaranta muna irin secondary school, muna irin zuwa makaranta da yamman nan, ana wasu lessons. To akwai wani rana na dawo, alamu sun tabbatar da na kwaso gajiya. Da na dawo da yamma kawai rana bacci ba sai ya ɗauke ni ba. Bacci nan da ya ɗauke ni, ni ne ban farka ba, sai wajen wuraren magariba. Da na farka, sai na ji ina jin maganganun mutane, na ce to, yanzu a wannan lokacin, dan ni dare ne na ɗauka a wannan daren? Waƴannan nake ta jin hayaniyan mutanen nan, mene yake faruwa? Da daren yau ne mene ya faru? Na yi ta mamaki fa na yi ta mamaki. Ina ganin mene ya yi zafi yau da tun asuba ake so a dinga, tun asuba ake so adin, a fara harkoki. Abun ya ban mamaki matuƙa. Na yi mamaki, na yi mamaki. Sai can daga baya na gane oke, ashe fa dare ne. Wuraren su ƙarfe shida da wani abu ne. Ni da ina tunanin, biyar da wani abu ne asuba, saboda sab, tsaban rashin sabo da baccir rana na ɗauka, ah, asuba ne. Ashe, ashe bacci ranan ne da na yi da ya ɗauke ni, sai na farka wuraren su magariba. To da na farka a wannan lokacin, sai na ɗauka ai asuba ne, tsabar rashin bacci rana, bacci rana. Ina tuna wanan baccin da rana na yi shi ai. To ana na ana nan dai, har muka gama secondary school. To da muka gama secondary school, in ka ga na yi bacci da rana to ban yi da dare ba ne. Dare yayi gaba ɗaya ban yi bacci a daren nan ba, har garin Allah ya waye. Har rana ta zo. To a irin wannan condition ɗin ne kaɗai nake bacci da rana. Amma idan ba haka ba, gaskiya bana bacci da rana. To sai gashi kuma, cikin jarrabawa, sai ya zama na yanzu, bacci na gaba ɗaya ma baya yiwuwa. Bana iya bacci da dare. Eh, bana iya bacci da dare. Balle rana, sai na sha magani. Saboda haka sai ya zama na ina ganin psychiatrist, saboda abun nawa ya zama psychiatric problem. Abune na mind. So, suke bani magunguna da suke taimaka min nake iya yin bacci. Namma fa, ba ko da yaushe bane baccin suke yi wa yake yi wa. Wani lokaci yana, ah, samun tangarɗa. Ya zama na sai in ta ƙara dosage in, sai in ta ƙara yawan magani. Tukunna zai yi bada abun da ake nema na sa bacci, kai! Abun dai ya munana. Saboda haka ko yau ɗin nan ma na je asibiti, follow up. An ƙara rubuta mun magunguna, kuma an ɗan ƙara dose saboda dose da aka rubuta mun aka ƙarshe, be ya zama bai isa ba, jikin na ya renashi. Saboda haka, sai na, sai nake yi wa likitan complaint cewa, to fa ga abun da ya faru. Maganin da aka rubuta mun na sa mu matsalan bacci, sai na ƙara yawan maganin da kai na. Amma dai gashi yau ina gaya ma.